Kana son kallon wata da daddare? Inason kallon wata da daddare musamman ma lokacin zafi idan ka fito waje ɗinnan da ka ɗaga kanka sama kaga wata.

Wane lokaci na shekara kake fito? Na lokacin shekarar da na fito, na fi son shekarar dubu biyu da ashirin da huɗu. Lokacin ne muka samu alheri mai ɗimbin yiwa. Siya na fi son shi.

Kana kallon taurari da daddare? Eh, muna kallon taurari da daddare. Yayin da lokacin dare, shi dare sun fi daɗin kallo ma a lokacin.

Kana iya ɗaure, kana iya ɗaure, ɗaura kullun? Kana iya ɗaure kullum. Eh, a da azumi gaskiya bamu cika ɗaure ba. Inde mukai ɗaure to mun makara ne wurin ɗaukan azumi shi yasa muke ɗaure.